Na wa ruwa kake sha kullum? Na wa ruwa kake sha kullum? To a hakika, nin gaskiya ni dai ban fiye shan ruwa ba. Dalili kuma inda nake zama ne ba wuri ne mai zafi ba. Wuri ne mai sanyi wanda bana buƙatan sai na sha ruwa kullum kullum. Nakan iya yin kwana bakwai, kwana goma ba tare da ruwa ya shiga bakina ba saboda babu zafi a inda nake zama. Amma in na yi tafiya na je wurin da akwai zafi to nakan iya shan ruwa kofi biyu, uku ko biyar a rana ɗaya. Amma dai a inda nake zama yanzu gaskiya ban fiye shan ruwa ba saboda wuri ne mai sanyi wanda ba raf zafin rana.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, haƙiƙanin gaskiya, na fi son ɗakina yayi haske, musamman ma idan dare dare ne. Amma kuma idan bacci zan yi gaskiya bana so ace zan yi bacci cikin haske, saboda ba zan iya bacci cikin haske ba. Zan fi so in dai bacci zan yi, kar na kashe haske. Amma in dai zama zan yi a cikin ɗaki to bana son ɗaki mai duhu. Na fi son na zauna cikin haske ina ganin kome da kome. Amma in dai kwanciya zan yi na yi bacci to bana iya bacci a haske a kunne. So idan bacci zan yi dole sai na kashe wutan, na kashe hasken kafin in yi bacci. Amma in dai da rana ne zama kawai zan yi to na fi son in zauna a cikin haske.

Wane gidan abinci kake fi so? Wane gidan abinci kake fi so? To ni gaskiya ban fi ya so cin abinci a waje ba in ba dai ya kama ni dole bane. Na fi son abincin gida a ko da yaushe. Amma wani lokacin yakan kama mutum ya ci abinci a waje. So inda ta kama gidan abincin da na fi so, na fi so abincin mu na gargajiya wanda dai na saba da shi. Ban son gidan abincin da babu tsabta kuma ba su iya dafa abinci ba. Farko gidan abincin da na fi so waɗanda su ka iya girki sannan kuma su na da tsabta. Daga kan abincin su har kan jikin su akwai tsabta da kuma wurin da su ke dafa abincin.

Me ka ke saya daga kasuwa? Me ka ke saya daga kasuwa? To, abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa. Ya danganta da abin da nake da buƙata a wancan lokacin, a lokacin da na je kasuwa. Me na ke da buƙata? Ba wai duk abun da na je na gani na kai saya ba, a'a. Akwai abun da ya kai ni in saya. So, ko me na ka iya sayar shi daga kasuwa amma dai in buƙata haka ya tashi ne nake saya. Ba wai kurum kawai zan tashi na je na yi ta saya duk abun da na gani ba, a'a. Abun da nake so nake so ne amfani da shi nake da buƙata, shi nake saya in naje kasuwa.

Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. A'a, a hakikanin gaskiya bana iya duba lambar QR saboda ban fiye son amfani da shi ba. Aganina ni babu tsaro a tattare da shi sosai shi ya sa ba na iya dubawa. Ban taɓa dubawa ba kuma bani da sha'awan duba shi gaskiya ne kan.